Kana iya tsalle igiya? Kana iya tsalle igiya? Ina iya so dama ina yi. Ko wace safiya ina yi, ina gida na, tunda ba wajen more rayuwa garan ba. To ma na gode Allah, da yabar ni ma a raye nake biyan buƙatuna daidai gwargwado.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To, aikina ta hanyar yin abin da ya kamata. Ina yin aiki mai kyau. Nan gani na samu lokaci wadatacce. Ta haka ne nike yin aiki mai kyau. Kuma cikin lokaci, in time nake gama komai da komai a sauƙaƙe. Haka nake aiki bana yin ha'inci domin ha'inci babu kyau. Shi ya sa na.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Ina shuka tsire-tsire a gida kamar irin farin wake haka, irin bishiya kamar ta mangwaro ko bishiya irin wannan ta bature nan, bishiyar bature. Ita ma yana sanya ta saboda gidana ya haskaka, ya sami ventilation mai kyau, haske yana sanyawa sosai.

Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Kana iya hawan keke? Na iya hawan keke. Na iya hawan keken ɗinki, keken taku, na tafiye-tafiye, na zirga-zirga haka. Kuma na iya ɗinkin keke. Kwarai ma da gaske. Wannan gaskiya ne. Ina ɗinka hijabai na mata. Sannan ina ɗinka dogayen riguna na mata. Sannan ina hawan keke lokacin da ina makaranta. Nakan zo daga gida zuwa makaranta a kowace rana. Kuma naje na dawo cikin ƙoshin lafiya.

Ka fi son fanka ko AC? Kana fin son fanka ko AC? Kana fin son fanka ko AC? Gaskiya nafi son AC. Na fi son AC ɗakina dai akwai fanka amma na kowacce rayuwa da ka sanya hukuncin yau da gobe, kowa ci gaba yake so. Muna nan muna fafutuka, mun bazamu karya mu yi abin da bamu da shi ba. Amma ran da Allah ya kawo su, zamu san ya shirya kyau, izinallahi.

Yaya kake tafiya zuwa wurare da dama? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, wannan tafiye-tafiye da nake yi, wani lokacin na je zumunci, wani lokacin na kai ziyara, wani lokacin kuma wani abu ya kai ni da ba. Idan zan yi ziyara, idan ina da kuɗi dai isassu, na kan je in ɗauki babur. Kuma kuɗin bada mota a kai ni, in kuma ba ni matattun kuɗi, zan iya ɗaukar babur ɗin gidana na sa mai na tafi. Ko wane lokaci zan yi tafiya haka nake yi.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? To, mu gidanmu ko ince gida na tile ne na sa mashi. Gida na tile ne a jikin shi. Amma tsakar gida na babu tile a jikin sa. Na san dai daga cikin ɗaki na na mata ta ko ince na iyalina zuwa falo na su na sanyawa tile, waje ko ba ni da ƙarfin da zan sanya shi.

Kana fin son zama a birni ko ƙauye? Kana fin son zama a birni ko ƙauye? To, idan yanzu a ƙauye nake zaune kuma ci gaba nake so zuwa birni idan Allah ya waɗa tani, Allah ya waɗa ta mu zan ɗauke ni da iyalina gabaɗaya mu tafi birni. In an so aciga damu Allah ya ƙaro mana ci gaba na rayuwa fiye da na yanzu da muke ciki. Yanzu ma zamu ce alhamdulillah, mashallah, mashallah, mashallah, mashallah. Mun gode wa Allah. Inda Allah ya mana ni'ima muce mu sha mu kwanta mu taimaka mana ƙasar mu. Bukatun mu bazamu, ta gaba ba abin da zamu ce ba ce mu yi wa Allah Subhanahu wa ta'ala mai kowa, mai ko mu mu yi masa godiya. Kuma Allah ya kawoma mana hanyar da zamu tafi mu bar ƙauye mu tafi birni domin ci gaban rayuwa da na iyalen mu da mu kammawa.

Kana iya amfani da kwamfuta kana iya amfani da computer, ina iya amfani da computer ina ma yin amfani da computer system si hardwar ta da mouse. Duk da dai ni system ɗita mai hardware mai mouse ce, da mouse na ke controlling ɗin.

Kana son ɗaukar hotuna? Kana son ɗaukar hotuna? Kana son ɗaukar hotuna? Ina son ɗaukar hotuna sosai. More especial ma ace waya ce a hannuna, wayar ma ace da kyamara. Sai inga inajin daɗin hakan, fiye da ace man inje ayi man photo na fi so ni na yi ma wasu hoto ba su yi min ba. Domin ni nafi buƙata ko da hoto zanyi a ciki selfie ne na yi ba, ba ka abun nan na yin hoton ba.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Wane abincin gargajiya kake so? Wane abincin gargajiya kake so? Batun gaskiya na fi son abincin gargajiya dambu. Daga danbu ko sai ɗan wake. Daga su ban da wani abinci na gargajiya wanda zaa ce eh gashi na fi son shi. Su kaɗai ne su ke burge ni, ko alala bata.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? Abin da nafi yi lokacin da babu wutan lantarki shine nafi yin karatun Alqur'ani, domin ina yin haka ne ba don komi ba sai domin na ƙara kusantar Ubangijina. Domin yawan kusantar Ubangiji na kawo samun albarkar rayuwa ta yau da gobe, shi ya sa a kowane lokaci muke gode mashi, ce masa Allah kullum halin dukkan abin da ya samemu daga Allah ne. Idan mun samu daga Allah, idan ma mun rasa dai daga Allah, don Allah shi ya halicce mu, shi ya yi mu, shi ya samar da mu, ya sa muke ƙara godewa Allah. Allah mun gode ma da ka babu basira yin wannan business da muke.

Kana da babbar gida? Kana da babbar gida? Gaskiya gidana ɗan ƙarami ne, bani da babban gida. Tambayarce taso taiman worst. Kana da babbar gida? Misali ina da yaya ko ko ina da babban gida? Taɓangaren gida ƙaramin gida gareni, ta bangaren yaya inada ita har guda biyu ma kuwa.

Wane launin idanunka, idanunku suke? Wane launi idanunku suke? Launin farare ne idanuwanmu? Tartar. Kaman idanun 'ya mace wanda take da lafiya, haka idanuna suke. Pespes. Ban da jajayen idanu, Allah ma karaba mu da jan idanu. Idanuwanmu pespes suke, gwanin sha'awa. Idanuwanmu tartar suke.

Wane irin kiɗa kake son? Wane irin kiɗa kake son ji? Wane kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗan algaita, kamar kiɗan da akewa sarakuna. Wannan kiɗa na fi son shi fiye da ace kiɗa irin na ganguna haka. Kiɗan algaita, busar algaita. Na fi son irin wannan, don da zan so ma da kun kunna mun, ko kuma da za ku so, kuɗan sa naji daɗi nai shauki da an kunnan, mu ɗan shoshela mu ma, tun da wani lokacin akan so a sha nishaɗi.

Menene burin ku na aikin? Menene burin ku a aikin? Mu cimma burin mu kuma mu kyautata maku sannan mu samu abin da muke nema. Maganar tawa ta yi kaggasu gida daban-daban ko. Ina nufin mu kyautata maku domin ku ji daɗin wannan aikin da mukai muku, kuy mana biya mai kyau shine manufar mu.

Biki kake fi so? Wacce biki kake fi so? Na fi son bikin raɗan, raɗin suna ko bikin sallah. Wannan bikin shine na fi so, ba bikin mutuwa ba. Bikin mutuwa abin tsoro ne. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya gafarta ma magabatanmu a kullum addu'ar da muke musu ke nan. Kuma ba za mu tsaya ba, za mu cigaba da yi musu. Allah ya jiƙansu, ya gafarta musu. Allah kasa in tamu, ta zo mu cika da imani. Shi bikin suna abun da ya sa aka fi son bikin suna. Hukuma ake son bikin suna, biki ne na ƙaruwa. Kuma in aka ce karuwa ana nufin karuwa Allah ka sa mu ƙaru kuma mu zama na kirki. Idan kuma aka ce bikin aure. Bikin aure ana nufin raya sunna. Raya sunna na nufin raya sunna. Allah ka ba mu ikon auren mata na gari. Wallah ka bamu ikon kula da su, muyi musu abunda suke so su kyautata mana muma mu biya musu buƙatun su bikin mutuwa da an ce biki ne, biki ne na bakin ciki. Bikin da babu mai farin ciki da shi, sai ɗan bakin ciki ko kuma ɗan hassada da ƙeta. Indu dai idan lokaci yayi ba makawa sai an tafi. To muyi babu abunda za mu ci. Allah ya kyauta. Allah ya jiƙa wannan magabatanmu.

Wane launin labulenku suke? Wane launin labulenku suke? Wane launin labulenku suke? Ina da launin labulaye kamar ɗaya ne ma, jan launi nake dashi. Jan labulai.

Kana ci da farce? Kana ci da farce? Kana ci da farce? Bana ci da farce. Ci da farce, abin ƙazanta kuma dukkan abin da ya danganci ƙazanta bana son shi. Bana ci da farce amma ina yanke farce duk sati biyu nakan bayar a yanke min farce na domin na zama mai tsabta. Ko wacce irin yanayi nake kuma a ko wane irin lokaci, domin Allah ma na son mu yi tsabta.

Yaya kake biki ranar haihuwar ku? Biki ranar haihuwar mu to biki na farko duk randa aka ce anyi haihuwa a ahali ko a dangi ko a ƙasar Hausa. Na nufi za'a fara siyo gero, a fara surfawa kwana ɗaya da haihuwa za'a fara yin kunu. Kwana ɗaya a kunu, kwana na biyu kunu, kwana na uku ma za'a yi kunu. Kwana na huɗu ma zayi kunu, daga nan kwana na biyar ma za'a ayi ana jibi suna ba za'a ƙara yin kunu ba. Za'a ƙara ɗaga kwana ɗaya ana gobe suna zamu yi tuwan markaɗe na kayan miya za'a yi niƙan tuwan na masara mai miya ai a ci da safe. A tare a ƙofar gidan mahaifin yaro ana raɗa suna an kuma baya so a raɗa zai je masallaci ne kai a raɗa sannan an dawo raɗin suna zai ɗauko abin haƙiƙa na yanka a yanka domin a raɗa wa yaro suna. Haƙiƙan haƙƙi ne na mata ba na maza ba. Maza hakkin su ne siya domin kyautata wa iyayan mu yaya mata.

Kana kunna Bluetooth kullum? Kana kunna Bluetooth kullum? Bana kunna Bluetooth kullum. Na dai san duk bayan kwana biyar haka, in na samun wa ta ainihin Bluetooth da nake aro, nakan kunna na ji, ba don komai ba shi ma sai domin na ɗan ji nishaɗi. Amma ni jin music baya burge ni.

Kana iya ɗaure ƙulli? Kana iya daure ƙulli? Kana iya ɗaure ƙulli? Ina iya daure ƙulli kuma ina iya kwance ƙulli. Na iya ɗauri kaman bakanon mutum. Kasan bakano babu wanda ya kai shi iya ɗauri, to yanda bakano zai maka ɗauri haka nima zan ma shi sosai da sosai.

Kana mike jiki da safe? Kana mike jiki da safe? Ko wace safiya nakan tashi nayi miƙa, idan nayi miƙa, la ilaha illallahu muhammadur rasulullahi alhamdulillah bi ni'matihi ta'ti mussalat. Kullum nakan ce haka duk yayin da na tashi daga bacci. Hmm.

Nawa kake son ciyar da hutu? Nawa kake son ciyar da hutu? Toh, na fi so in kai ciyarwa ta zuwa ga gidan marayu, domin su ne mabuƙata kuma dole a tausaya ma maraya.

Kuna da wi-fi a gida? Kuna da wi-fi a gida? Kuna da wi-fi a gida? Gaskiya bamu da wi-fi a gida, sai dai mu sanya data mu yi amfani da ita. Bamu da wi-fi a gida. Ba mu na ƙarfin saka wi-fi a gida. Zancan gaskiya bamu da wafi a gida.

Kana yin motsa jiki kullum? Kana motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Hmmm, gaskiya ina yin, sati ban motsa jikina ba. Da ball ce ma nake zuwa inda anyi, amma daga baya na ɗanyi rashin lafiya yanzu haka ma ina cikin ta ba sosai nake ɗan jin ƙarfin jikina, shiyasa ma ban chika exercise kullum-kullum ba.

Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokanan ka? Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mene ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne yarda da abokin ka, akan cewa ba zai ci ma ka amana ba shi ne yadda, yadda da na san ba wata yadda da ta kai ta. Shine yadda mafi muhimmanci. Domin ni abokina, na san bana iya barin shi da yunwa kamar na san ina da kuɗi. To bai kamata shi ya zauna ba shi da kuɗi ba idan ina da wurin da zan kwanta bai kamata shi ma ya zauna a inda zai kwanta ba. Shi ya sanya nake so na kyautata wa abokina, na mutunta mashi, na ba shi dukkan wani goyon baya ko kuma wani gurbi da zai iya cimma rayuwarsa. Shi ma ya tarar da inda nake. Shine babbar abota. Ina girmama abokina fiye da kowane irin sabga ta rayuwata. Domin aboki aboki ne, kuma rayuwa in ba aboki ba rayuwa ba ce. Kana rayuwa ba ka da aboki, ba ka da mai tallafa maka, ba ka da mai taimaka maka. Kullum cikin ba ka da abokin da zai ba ka shawara. Wannan babban kuskure ne da muke aikatawa. Allah dai ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka ba mu abokai nagari masu ji da damuwan mu, mu ma mu ji da damuwar su. Allah ka ba mu ikon basu abin da muke da shi. Dukkan wani abu da ya kasance abokina zai mallaka ko kuma zan mallaka, ya ma mallaka to kamar ni ma na mallake shi. Haka zalika dukkan abin da zan mallaka abokina kamar ya mallake shine. Allah ka bar mun abokina a raye Malam Barhana da ban da kamar shi a yanzu. Shi ma na san bai da aboki kamar ni duk da dai an ce yabon kai jahilci. Yanzu haka ma baya nan, ya tafi neman kuɗi, ya tafi gida ne, ya tafi Lagos neman kuɗi. Ni ma gani nan a gida sai dai ni karatu nake yi, kuma ina neman kuɗi na juya. Wallahi kuwa don haka muna roƙon Allah. Allah ka bar mun abokina Barhama. Allah ka bar shi a raye. Allah ka ba mu abin da muke nema duniya da lahira. Allah ka hore mana, Allah ka hore mashi, ni ma Allah ka hore mun. Allah ka ba ma kowa mata ta gari. Abota dai na nufin abota kuma dukkan wani ɗan adam da ya ci amanar abokin shi, ya cuce shi, ya yaudare shi, ya ha'ince shi, wanda hakan sam kuskure ne, babban kuskure. Allah ka ba mu ikon kauce wa mummunan kuskuren da muke aikatawa na guje wa abokanan mu. Allah ka ba mu wadatar zuciya da za mu kula da abokan mu ya Allah muna roƙon ka, ya Allah ka ji roƙon mu ka amsa mana ina girmama babban abokina fiye da wata rayuwata ta yau da gobe da bata taka ƙara ta karya ba. Bana ɗaukar ta da muhimmanci a kan abokina domin ni dukkan abin da abokina yake so wallahi nima shine ra'ayina. In yace yau tuwo yake son ci, zan ce ni ma tuwo nake son ci. Ko da ya kasance baya sha'awar shi ko kuma bana sha'awar shi, yace ya na son cin awara, in dai ina da kuɗi zan ɗauka in ba da yasiya. Kai du wani abu wata na duniyar nan da a ce aboki zai iya biya ma abokinsa buƙata. To ni insha Allahu ina ɗaya daga cikin abokan da ke ɗebe ma abokin shi kewa, ya sa ya yi farin ciki, ya ji daɗi, ya yi walwala, ya yi nishaɗi. Ina ɗaya daga ciki. Ina girmama babban abokina Barhama Lawal Haruna Marabar Musawa. Muna tare da shi tun muna 'yan musulmai, tun kafin mu a samu a nursery. Mun yi tare da shi, muka shiga firamare, mun yi nursery shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku muka gama daga dubu biyu da takwas, nine, ten, eleven muka gama. Muka shiga firamare eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen muka gama firamare muka shiga sakandare. Mu gama duka Alhamdulillah, mun gode wa Allah Maɗaukakin Sarki da ya raya mu, raban mu tare ni da.

Kana lulluɓe da bargo. Kana lulluɓa da bargo. Ina lulluɓa da bargo kullum ko wane sati idan zan kwanta, nakan fara yin addu'a, idan na fara yin addu'a sannan na ɗauki bargo. Shigo ɗaki neayi alwala a kowace rana sannan na kwanta. Kaman misalin ko wace rana, idan zan kwanta ranar Litinin, zan fara zuwa kasuwa in je in dawo. Idan na je kasuwa na dawo, in yi sallah, in share ɗakina, in kwanta. Idan na kwanta, sai in gyara gadona. Idan na gyara gadona, na kwanta sai in ɗauko bargona na lulluɓe. Ranar Litinin kenan, haka na ke yi dukkan wata ranar Litinin da ta zo. Sai ranar Talata, ita kuma Talata bana zuwa kasuwa amma ina zuwa ball, filin ƙwallo. Bayan na je filin ƙwallo na dawo, duk wani zufa na jikina, zan fara yin wanka. Ko kuma in ce ma a dafa maruwa na yi wanka. Idan an dafa mun ruwa na yi wanka sai na zauna. Na zauna akayi sallar magariba aka yi ta isha'i sai na dawo na ɗauki waya na na ɗan dudduba na kwanta. A ranan Talata kenan, idan na kwanta zuwa can da misalin ƙarfe biyu zan tashi in yi ibadu. In nayi ibadu sai na koma na kwanta. Ranar Laraba kuma ranar kasuwa ce ita ma amma ƙaramar kasuwa ce. Bincika zuwa siyayyar abubuwa da yawa ba can duk da dai da yanayin kasuwa to an ce yau da gobe sai Allah kuma ance yaro bai san wuta ba sai ya taka. Kasuwa sirri ce shi ya sa na ke ɓoye wa dukabaju gada dukka abin da zan yi. Kuma ni ke ɓoye dukan wani sirri na. Domin ka bayyanawa ma wani sirrin ka da wanda ba dangin ka ba ne ko makaya komai dashi ba kuskure ne. Kuma a kowace rana mukan kiyaye kuskure kuma mukan guje wa kuskure. Kan abin da zai je ya biyo baya kamar abin da zai je yazo ya ɓata mu muna kore shi ba ma alfahari zuwan shi. Sai ranan Alhamis, ranan Alhamis kam rana ce ta karatu tun daga safiya har zuwa ƙarfe goma sha ɗaya na rana zuwa sha biyu. A lulluɓe na ke da bargo. Domin bana nisa da shi. Duk inda zan je ko unguwa zan je bana yadda na kwanta ba tare da bargo ba domin bargo Allah kaɗai ya san sirrin da ke a cikinsa. Sai dai mu ce ma wanda suka yi shi Allah ba su na gari. Gaskiya bargo na sara masa da badai gari amma bargo na sa mutum ya dena jin sanyi idan lokacin sanyi ne. Idan lokacin zafi ne mutum zai iya ɗauka bargo ya yi shinfada da shi ya ji taushi. Yayinda ya ji taushi kuma zai ji daɗi kwanciya. Wannan ranan Juma'a kenan ta biyar, babbar rana Juma'a ta babbar rana. Ita ranar ba ranar bacci bace amma ranar lulluɓe ce da bargo. Zan na fito ne a gida, na zauna na kamo na samo bargo na. Me kyau bana wanke shi, ya bushe. Na fara kwanciya na kwanta sai na sa bargo na lulluɓe. Ina lulluɓe na ji daɗin kwanciya idan ma ina da kallo zan kunna kallona a cikin bargo ne idan ma bani da kallo, to zan kwanta ne. Allah dai kasama mu cika da imani, ya kammata mutane su riƙa kulawa da bargonsu su dai na barin shi yana yin datti. Domin kuwa hakan kuskure ne.

Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wane wasa kake son yi? Wasan da na fi son yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa, kam na nufin wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa, na nufin wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa, na nufin wasan ƙwallon ƙafa. Na fi so nayi wasan ƙwallon ƙafa domin na ji daɗi yin wasan ƙwallon ƙafa. Na sa ni nishaɗi dayake ni kuma dukan abuda zai sani nishaɗi shi na fi so na san wasan ƙwallon ƙafa sosai. Wasan ƙwallon ƙafa, daɗi gare shi sosai wani lokacin kuma ban haushi. Ta inda yake da daɗi guda ɗaya ne take don kun wei na. Amma kamanni da nake ɗan Real Madrid yau munyi luzin a hanun banifeka. Sakamakon ba mu riƙe saa bba kawai yawanci yaa wasan namu da ba za su jin ball sosai. Banifeka ta ci mu huɗu mun ci biyu. Shima Allah yasa da Mbappe a ciki da ba Mbappe da shi kenan sun ci mu. To Allah ya so mu bal ta so mu Mbappe ya ci. Don haka ni bana da wani wasa da na fi son yi kamar kallon ƙwallon ƙafa, kamar buga ƙwallon ƙafa, kamar kallan wasannin wrestling na dambe haka. Shima yana cikin tsagin rayuwa na amma ba sosai ɗin nan ba ban damu da na yi shi ba dole ko ba dole ba sai na yi shi. Kawai dai yana cikin tsagin ne bai ka bal full ba a cikin ball ɗin mu. Kana jin labarin cewa Kylian Mbappe wancan season ɗin ya zo Real Madrid. Season na uku kenan. Season ɗin shi na farko ya ɗauki kofi biyu a Real Madrid. Ya karya tarihi to amma season na biyu bai ci kofi ko ɗaya ba. Ya ci ƙwalakwalai ya zama goal scorer a laliga. Ya zama golden boot. A balandi award ceremony, sannan za ku ji an shara. Kylian ya yi rigima a anyi rigima dasha a yayinda ake buga AFCON na ƙasar ta Afrika. Baki dai ko kwancin na kwantenanin ta Afrika. Najeriya ce ta yi rashin nasara a hannun Morocco a semi final. Sai dai kuma Senegal ta yi wa Morocco kaca-kaca a gidanta. Ta cita da ɗaya da zero. Inda da ana yin ball din ba a yi tunanin wannan zata iya korarta ba amman dayake komai na Allah ne Allah shi ke gane komai. Yayi ikonshi yayi komai ka biya kaga ball. Najeriya mu cikin rashin daɗi. Rashin amo. Saura rayu na darai. Na kuma da waza a hadamu. Za su kashe mu ne ko kuma wanda za su bamu daren mu na nasu. Ɗin nan mamman ɗin bidiyoyi da ɗan nan rikodin da mukeyi. Ina so mu ji daɗin komai da sai da mu. Mu gama karatun mu. Idan Allah ya sa an biya mu. Mu fita kullum takardar mu. Mu je mu biya kuɗin karatu domin mu bamuda kuɗin data kuma ni kaɗai banida ko wa mata ta sai ɗana sai ni. Gaka ko ai dole mu hakura mu kyale karatun mu ne mi kuɗi domin mubkyautata ma iyayen mu. Dole mu yi ta tsare rayuwarmu. Shi ne dalilin yin mana wannan. Baba can haka ba abinda zai sanya mu renon wani abu kuma bayan limi. Domin shi ilimi hasken rayuwa. In ka zo da ilimi ba abu da ba za ka yi ba a rayuwa. Baba abin da ba za ka mallaka ba in ka so kome za ka iya mallaka.